Ina kake son ciyar da hutu? Wato cin hutu na, na fi son in ci shi a inda akwai iyalai na, sabida zamanin yanzu idan kace zaka je cin hutu a wani wajen shaƙatawa ko wani park, sai ka sha mamaki sabida abun na buƙatan kuɗi sosai. To yanzu kuma zamanin yanzu ga shi ba wani kuɗi, shi ya sa gara mutum ya ci hutu cikin iyalai.

Kana shan magani kullum? Wato shan magani ya kama ga wanda bai da lafiya ne. Amma kamar ni da ni lafiya na lau Alhamdulillah bani da matsala ai kuma normally abun haka take.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To a gaskiya duk kyautar da nake son bayarwa ita ce kyautar agogo, amma kuma ina jin daɗin shi, sai da na bunura kuranciyar agogon fa masu siyarwa suna cutana.

Wane irin burodi kake fi so? To wannan kalman na ku dai ban sani ba ko fahimtar shi ɗaya da nawa. Indai maganar burodi ne to bugun mashin shi muke dashi wato bugun ƙato. Wato shi bugun ƙato zaka ga yayi ƙarfi amma bugun mashin zaka ga yayi laushi kuma yafi daɗi.

Yaya wurin aikinku yake? Wato wurin aikin mu dai yana nan kuma guri mai kyau ne, sai dai matsalar ɗaya akwai gajiyarwa akwai ban wahala. Kullum kullum muke zuwa gun aiki kuma gashi ma'aikatan suna nan basu nemo mana kuma mashin ba.

Wane kayan marmari kake fi so? Kayan marmarin da na fi so shine kankana. Amma lemu ya fi shi arha sannan abarba ma ya fi shi arha. Yanzun de muna nan muna ƙoƙarin mu ga wannene zai ƙara arha mu koma kan shi.

Ina kake son ziyarta? Wato akwai wurare da dama wanda nake son ziyarta. Amma na farko cikinsu shine wurin bauta, wato muna musulmi. Wanda ake ce ma Makkah in je nayi aikin hajji na dawo.

Yaya kake jira a layi? Wato idan layi ya hau ta kai na zuwa, ni ke na zauna, naɗau number na jira, bana shige-shige, bana tsallakar layi. Tsallakar layi abu ne da bai kamata ace mutum na yi ba. Amma za ka hadda masu surutu masu tsallaken layi su ma zakaga su na tsallakewa.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? A ƙarshen mako de babu abin da nake son ganin yi saidai in huta, in sha zamana, in huta saboda cikin makon nan nayi aiki na gaji.

Kana riƙe riga a aljihunka, wato wannan hausartaku dai nina san akwai matsala ciki ba daidai kukai ba. Yaushe mutum zai riƙe riga a aljihu, ya kamata dai a gyara a duba wannan alamari.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Wato, kula da juna da kuma cika wa juna alƙawari shine abu mafi muhimmanci cikin abokantaka, wanda ya kamata mutane su riƙe da kyau.

Kana kare wayarka daga ƙwarar cuta? Gaskiya da na kan kare wayana daga ƙwayac cuta amma kwana biyu na daina da nazo naga harsu wa'inda aa software ɗin da suke kare cutan ma su kan su ƙara cuta suke ma wayata.

Kana kunna kyandir a gida? Gaskiya rabo na da kunna kyandir a gida an fi shekaru goma, yanzu akwai tochila, akwai wutar lantarki. Kunna kyandir ai ba wani amfani zai yi ba. Hasali ma wutar kyandir kuma shi ma illa gare shi.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Wa ke son tuwo? Tuwo sai ai inda babu shinkafa. Shinkafa ya fi tuwo ka samu shinkafa ko da wake ko da taliya ko da doya ka bi shi da kabeji ai ita ce abinci.

Kana fison fanka koh AC gaskiya a wurina ni na fison fanka sabida shine zai ba ka iska na haini in gaske shi kuma AC ƙikero iska yake wanda yana cutar da mutane yana cutar da garkuwan jikin mutane.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki? Wato hutawa gurin aiki gaskiya aikin ne yana da wahalarwa, yana da a a a cin lokaci, wanda ni da hutun nan ma da kuke magana ma gara mutum ya samu kuɗi ya bar aikin ya koma wata sana'a.

Kana kallon inuwar ka? Wato muna yara dai mu na kallon inuwanmu sosai. Amma yanzu dai gaskiya ba cika kallon inuwa ba. Kallon inuwa harƙacr ta yaran ta.